E, to idan ana maganar karatu, ka san karatu ya bambanta. Ina karatu musamman ma idan kai ɗan boko ne. Karatun nan gasu nan dai, ah, kafin na kwanta ko dai kafin na kwana. Ina karatu ah, a misali, ah, idan kai musulmi ne ko dai kai christian ne, ina karanta ni dai christian ne to ina karanta bible ɗina, sai kuma ba bible ɗin kaɗai ba, wani lokacin ina karanta irin nan su newspapers ko me da me. Gaba ɗaya dai wani lokacin kuma akan waya nake ina karatu. Haka ɗai ina karatu ƙwarai da gaskiya. Gasu nan dai da dayawa amma karatun ba ɗaya ba ba biyu ba, amma tabbas ina karatu kafin na kwana.

Kwarai ma kuwa ina buga rubutu da sauri. Kun ga dai rubutun nan tabbas ina buga rubutu da sauri amma ba lalle ba ne ba domin ka gani wani yana buga rubutu da sauri sai a ce wai a'a wannan yana da ilimi me da me. Wannan rubutun nan fa akwai su dayawa wanda suke buga rubutun nan da sauri amma kuma babu ilimin aga ne amma sai kuma akwai wanda ba su iya buga rubutu da sauri ba amma kuma ga ilimi. To ya bambanta aga ne amma idan tani ne dai gaskiya ina buga rubutu da sauri kwarai ma kuwa.

Ai tun da muke ƙanana ne bana kunna kendur a gida, gaskiya bana kunnawa. Domin sanda muke ƙanana a nan barikin yan sanda, akwai wani lokacin da aka samu gobara. To gobarar nan idan da aka duba abin da ya ƙera gobarar nan, kendur ɗinnan ne, kunna kendur ɗinnan ne. Toh domin haka aka hana mu kunna wa, gaskiya ni bana kunna a gida.

Eh to madubin nan madubi madubi madubi to ka ga dai ni ba mace bane ba, domin mata ne za ka ga idan saka tashi kwalliya sai a yi kallo a yi a tsaya a madubi ana kallo irin nan kaman za a yi awa ashirin da biyar. Ka gane idan ana tambaya na ne madubi nawa gare ni gaskiya ne guda kwara ɗaya gare ni.

Eh to idan kana tambaya yaya teburinmu yake a wajen aiki? To teburin dai ga shi nan dai, da yake dai aikin dai da muke yi, teburin bai fi inci talatin da biyar ba, bai fi haka ba. Sai kuma duk wani operator wanda yake kan machine yana da teburi a hannun daman shi. Domin nan ake ajiye leda ake shirya su kafin ake saka su a buhu.

Eh to, idan ana maganar jadawalin aikinmu, mu dai muna shigowa aiki kaman ƙarfe bakwai na sassafe, sai kuma muna aiki har zuwa ƙarfe biyar, ƙarfe biyar. Wani lokacin kuma mutsallaka ƙarfe biyar ɗin nan muyi aiki har ƙarfe shida. Amma shigowan aikinmu daga ƙarfe bakwai na safe ƙarfe biyar na yamma.

Kwarai ma kuwa ina cin salati. Wa ya baya cin salati? Ai yana da amfani a jiki sosai. Salati musamman ma akan abinci, akan shinkafa da wake ko dai akan wake zalla har akan dambu ma gabaɗaya ina ci. Ai yana da amfani a jiki. Ina cin salati kwarai ma kuwa.